Ina jagorantar mutane cikin ganewa da kuma ladabi saboda waɗansu lokutan mutane basa cika ganewa, ba kuma kullum bane suke, suke da halin magance damuwansu.